Nakan fara shirya ayyukana idan na tashi da safe ta hanyar tsara jadawalin aikin da zan yi a wannan ranar, sai in fara da mai mahimmanci zuwa wanda yake da ƙarancin mahimmanci. Nakan yi kokari na raba aikin gida-gida, daga babba zuwa ƴan ƙananu. Sannan ina kokari na yi su a kan lokaci matuƙa. Ta haka nake rarraba ayyukana na shirya su.

Ina aiki tare da kungiyar mu a cikin ofishin mu. Ƴan kungiyar mu sune sauran abokan aiki na na cikin ofishin mu. Yanda muke aiki da su kuwa shine muna kokari mu saurari ra'ayin kowa, sannan muna mutunta ra'ayin kowa na ƙungiya, sannan kuma mu kan yi ƙoƙari mu raba ayyuka gwargwadon ƙarewar kowa domin ayyukan mu su zo da sauƙi sannan muna da haƙin kai. Mu da haɗin kai sosai sannan muna da bunƙa'ida da lokaci. Sannan muka raba ayyuka tare don muyi tare sannan muka magance matsala tare.

Nakan magance damuwa a wajen aiki ta hanyoyi da yawa. Idan damuwar tawace ne kaɗai, ko idan na zo aka ɓata min rai, nakan yi ƙoƙari na yi abu kome cikin fasaha da hikima bana ɓata raina. Idan kuma damuwar ta shafi gabaɗaya ƙungiyar ƴan aikin mu, mukan zauna mu nutsu, sai mu ga yadda za a yi mu magance ta cikin hikima da fasaha.

Yanda nake inganta aikin mu shine yin aiki ta hanyar kwarewa da fasaha. Saboda ni ina da kwarewa a wajen aikinmu sosai. Dalilin wannan ne ma ya saka shugaban kungiyar mu baya sa rabuwa da ni. Yake girmama ni to ina yin aiki da fasaha da kwarewa matuƙa gaya. Kuma ina kokari nayi komai a yanda yake. Nakan ƙware sosai a wajen aikinmu.

Ina duba saƙonni lokuta da yawa a wajen aikina, amma wani lokacin idan ayyuka suka yi min yawa bana dubawa. Nakan tara su a waje ɗaya har sai sanda na samu sarari tukunna, sannan sai na duba. Amma idan zan duba yakan zama na kamar da safe na fara dubawa, sannan da rana ma idan na samu lokaci na duba, sai kuma idan na dawo gida sai na duba, sai na fara tura wanda suka fi muhimmanci. Idan na gaji inƙyale sauran sai washe gari.